Yaya kake ajiye takaddun aiki? Ina ajiye takardun aiki aguri mafi staro wanda akwatine wanda yakeda key ko kuma ince yakeda gurin kulle wa alal aƙalla yana da key kusan guda biyar zuwa shida. To a nan nake aje takardun aiki na. Ka ajiye, in rasa wani abu ko wani abu makamancin haka yana buƙatar babban kulawa.